A'a ina fata gaskiya. A'a in samu shi wannan dama, aa na ciyarwa da sauransu. So abune gaskiya wanfu ina fata a rayuwa.

Eh lallai ina da katin da muke kasuwanci da shi sosai sosai. Kamar shine abun da muke cewa mukan ba da shi ga kwastomomi ko abokan ciniki. Wannan katin da ake kasuwanci.